Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum. Shi wato turare wani nau'i ne na kamshi da ake amfani da shi mata ko mazaje. Amma da yawa mutane sun fi amfani, mata mataye sun fi amfani da turare. Misali sunayen turare suna da yawa. Misali muna da, muna da Arabian turare, muna da Hausa turare, muna da English turare, muna da Dubai turare. Shi me ne ne a fa'idodin amfani da turare? Amfani da turare yana sa mutum kullum ya dinga kamshi, jikinsa ba zai yi wari ba. Amfani da turare yana sa mutum ya, ya, ya shiga duk inda yake so fadin duniya. Amfani da turare yana sa jikin mutum ya, ya ƙara haske. Amfani da turare yana ƙara dankon zumunta.

Kana raba ayyuka ga wasu? A'a, bana raba ayyuka ga wasu. Idan zan yi aiki ni kaɗai ni ke yin aiki da kaina, ni kaɗai ni ke yin aiki da kaina. Ina ƙoƙarin ganewa na yi aiki da kaina saboda na san yadda wahalolin duniya suke.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Eh to, abin da nake yi idan na kamu da mura ina zuwa wajen likita ne ko kuma na je pharmacy store na je a haɗa mun magunguna na sha idan kuma zan samu fefesu na nama ko kuma na abinci na, na kaza shine zan yi amfani da shi.

Wane launi idanunku suke? To gaskiya nide, launin idanuna fari ne da baƙi, fari ne da baƙi irin na Afirka. Kamai mu a Najeriya, duk idanun, idanunmu baƙaƙe ne da fari. Ba mu da idanu kaman ja ko blue.

Wane irin miya kake fi so? Irin miyan da na fi so a Hausa ina son miyan ƙubewa, ina son miyan, eh, miyan agushi, ina son miyan alayhu da wasu kalolin miyan da ba zan iya gaya muku ba.

Kana sanya bel kullum? Eh toh, ya danganci irin wandon da nike sawa. Shi bel ana sa shi ne a irin wando da ake amfani da shi wanda za a sa bel. Amma kaman irin wando da ake amfani da mazagi ba'a amfani da bel.

Menene kake ji tsoro? Ni ban jin tsoron komai in ba Allah ba. Allah kaɗai nake jima tsoro, ban tsoron kowa sai dai Allah. Shi ne mahalicci da zan, ya halicce ni na ji tsoro. Amma a duniya ban jin tsoron kowa, in ba, Ubangiji na wanda ya halicce ni ba.

Yaya kake jurewa zafi? Eh toh gaskiya, shi zafi gaskiya, ba'a iya jure masa. Kamar yanzun ga da za mu shiga lokacin zafi, gaskiya, gaskiya zafi, zafi ba'a iya jure masa, ba'a iya jure ma zafi.

Kana jurewa barkono mai yaji? Ina son barkono mai yaji, ina son barkono mai yaji. Na ma fi son barkono mai yaji ma a abinci. Idan zan ci abinci, ina son barkono mai yaji sosai. Ina son barkono mai yaji.

Yaushe kake cin abincin dare? Eh toh, gaskiya abincin dare da nake ci, kaman irin ƙarfe bakwai, ƙarfe takwas, ƙarfe tara, yanda nake cin abincin dare kenan, Wani lokaci ma ina cin abincin dare ƙarfe shida, ƙarfe bakwai, amma gaba ɗaya dai ƙarfe takwas, ƙarfe tara na gama cin abincin dare.

Me kake ci a wurin aiki? To gaskiya, abin da nake ci a wurin aiki, eh abinci kamar doya da shinkafa da ƙwai da kuma nama da kuma ruwa. Wani lokaci ina amfani da su minerals kamar irin su Malt, Coke ko Fanta.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don kowane aiki da nike so na yi. Shi wato a aiki idan ba a tunatar da kai, to zaka zo ka ƙare ne kana mistakes, kana wayansu abubuwa haka. Amma idan ana tunatar da kai, zaka kawwace ma kowane, kowane mistake da ake yi.

Kana yin motsa jiki kullum? Ina motsa jiki kullun, shi wato amfanin motsa jiki kullun yana ƙara jiki ya samu kuzari. Ba za ka samu kasala ba. Shi wato motsa jiki yana da amfani da kowane ɗan adam. Duk ɗan adam da yake motsa jiki za ka same shi baya da kasala, baya da wayensu abubuwa haka. Motsa jiki nada amfani sosai.

Kana yin waka cikin zuciya? Ina waka cikin zuciya, amma shi waka cikin zuciya yana da daɗi sosai saboda wani lokaci za ka zauna kawai zuciyan ka zai raya maka cewa ka yi waka a cikin zuciya. Shi kuma waka cikin zuciya yana da daɗi amma wato idan da za ka furta da baki sai ka ga cewa na zuciya ya fi daɗi.

Yaushe take kwana kullum? Ina kwana kullum, wuraren lokaci da daddare, wuraren lokaci goma, ƙarfe sha ɗaya, ƙarfe sha biyu, wani lokaci har ƙarfe biyu ko uku na dare ina kaiwa kafin na kwanta. Shi wato kwana, idan mutum na kwana kullum yana rage, yana rage mutum ka yi samu ƙasala ko kuma wani abu haka. Shi wato ƙasala.

Kana son karanta littattafai? Ina son karanta littattafai masu yawa. Littattafai ma yana daga cikin abubuwa ma da nake so karanta littattafai. Domin shi karanta littattafai yana ƙara wa mutum ƙwaƙwalwa, yana ƙara wa mutum fahimta, yana ƙara wa mutum sanin yanayin rayuwar duniya. Shi wato littattafai kaman a ɗakina haka ina da littattafai da yawa da wanda nake amfani da su na samu nayi karatu. Wani lokaci ina kaiwa ƙarfe biyu, ƙarfe uku na samu ina karatu. Ina awa ɗaya, awa biyu ina karatu.

Wane abinci yake sa kaji daɗi? Eh, abinci da yake sa nike jin daɗi suna da yawa. Na ɗaya akwai shinkafa da wake da miya stew, akwai shinkafa da wake garau-garau, akwai tuwo, akwai sakwara, akwai ɗan wake suna da yawa.

Kana iya ba da barkwanci? Ba da barkwanci ma yana daga cikin halaye na, domin shi ka sanye mutane dariya, ka sanya mutane barkwanci, ka sa mutane su canza yanayi daga cikin rayuwan da suke yi, yana daga cikin halaye masu kyau. Shi barkwanci yana da kyau a samun dan adam yana da wannan yanayi da za a ce yana ba da barkwanci.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? E to irin ƙasa da gidanmu yake da shi, irin ƙasa wanda ake kiranshi da loamy soil, loamy soil. Shi ƙasa ne wanda zaka gan shi brown brown. Ana amfani da shi, ana gini da shi. Wato kasan a Afirka ginin da aka fi amfani da shi shine brownish loamy soil.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh wato ya danganci yanayin da kake amfani lantarki a gidanka. Wato kuɗin wutar lantarki a wata yana kaiwa idan ba zan manta ba yana kaiwa daga dubu goma zuwa dubu arba'in. Amma idan kana amfani da prepaid ya ga, ya danganci daga abubuwan da zakayi amfani da shi ka samu ka ka samu ka sa ka biya kuɗin lantarki na wuta.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh to rera waƙa lokacin wanka ya danganci daga irin wanka da kake yi. Kaga kamar idan ina wanka ni kaɗai a cikin bayi, ina iya magana, ina iya wanka amma bai shafi addinina da nake yi ba. Addinina ya hana ni magana a cikin bayan gida a wajen wanka.

Kujerunka suna da daɗi. Kujeruna suna da daɗi, waton kujeruna suna da daɗi. Irin kujerun da nake amfani da shi suna da daɗin zama musamman idan na kawo abokanai na suka zauna suna jin daɗin amfani da kujerun domin yana daga cikin wanda ya ƙirƙire shi kujerar ba ƙaramin mutum bane babban mutum ne ina ganin ba sai na faɗa sunanshi ba.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Domin shi lema yana da amfani sosai, musamman ma lokacin ruwa da lokacin da ake sanannin zafin rana. Lema yana am, yana taimakawa a wajen da zai rage maka zafin rana ko kuma ya hana ruwa ya dake ka. Lema na da amfani sosai.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayana lokaci da batir ina ya rage kasan kaman percentage goma sha biyar ko kuma ya kusa mutuwa. Ban yawan, ban yawan cajin wayana sosai saboda bana son batir na wayana ya samu ya lallace ko kuma wayar ma ya samu matsala. Ina cajin wayana ne a lokacin da batir ɗina ya rage kaɗan.

Kana sauraron rediyo? Ina sauraron rediyo sosai. Shi sauraron rediyo yana da amfani sosai ga kowane ɗan adam a wannan zamani. Shi rediyo na da amfani sosai saboda yana ba da labarai na duniya, labarai wanda mutum zai sani a wajen da yake akwaina.

Menene lambar ku me albarka? Lambar mu me albarka shine waɗanda nake fi son amfani da shi musamman kamar MTN, Glo ko Airtel. Lamba ne mai kyau ina son amfani da shi.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Ko a daji na samu kaina ko a gida ko kuma na je farauta ina iya kunna wuta a daji. Shi ya ake kunna wuta? Ana kunna wuta da ashana, ko da gas, ko da dutse, zaka iya kunna wuta. Shi wuta yana da amfani domin ana amfani da shi a, a dafa abinci a yi wayansu abubuwa.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum. Shi kalanda yana da amfani domin duba shi yana ƙara gaya maka kwanakin wata da idan kana da appointment da kake so ka yi, shi kallon wata yana sa ka ƙara tsare-tsaren ayyukanka na rana. Kallon wata yana da kyau.

Menene burinku a aikin? Eh to, burina a kowane aiki shine na samu na kammala duk abubuwan da aka bani. Idan aka bani ayyuka, ina samu ina ƙoƙari na samu na gama ayyukan yana daga cikin burkana a kowane aiki.

Kana ajiye ƙofin bayaninku? Eh ina ƙofin, ina ajiye bayaninka da duk nayi wato ina gyara su, na sanya su a wani waje da zai ƙoƙari idan ina son na samu susa in zo in kwashe. Suna da amfani sosai.

Wani launi jakar ku ta kuɗi? Eh to launi jaka na kuɗi ya danganci irin launi da kake amfani da shi. Amma na fi son ina amfani da launi ja ko baƙi. Na fi son ina amfani da launi ja ko baƙi ko kore.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh to muryana tana da ƙarfi. Musamman wayanda suke samun murya mai ƙarfi mazaje ne, wayanda suke murya a hankali mataye ne idan za ka duba. Shi samun murya, murya namiji asali ana samun shi ne yana da ƙarfi shi kuma murya ta mace ana samun ta ne a hankali.

Kana tafiya da sauri? Ina tafiya da sauri. Shi wato tafiya da sauri ya gan- ya ga- ya danganci irin abubuwa da kake son ka yi. Idan kana da appointment ne wanda kake so ka yi, to maybe ba ka son ka, abun nan tafiya da sauri yana da amfani sosai wani lokaci. Shi tafiya da sauri yana rage maka samun, yana rage maka lati a waɗansu abubuwa da kake yi.

Rubutunka yana da kyau. Rubutuna yana da kyau, saboda idan ina rubutu da alkalami, ina tsara, ina zauna, ina gyara duk rubutuna da kyau. Saboda idan ka yi rubutu da kyau yana ƙara ba ma wanda ke zai karanta ma rubutunka dalili da zai sa ya karanta rubutunka saboda rubutunka na da kyau. Idan rubutunka na da kyau yana ƙara ja ma mutane hankali su karanta sako da ka rubuta a duk kowane rubutu.

Yaya unguwarku take? Ai, unguwarmu yana da kyau. Shi wato unguwarmu yana da kyau sosai. Wato a cikin birni unguwarmu take. Idan kana so na ba ka adireshin unguwarmu, sai na ba ka shi ka zo.